Ina tuna abubuwa da yawa daga yaro saboda ƙuruciya. Ƙuruciya wata abu ce da take faruwa daga yaro. Tun sanda mutum yana yaro, yana fama da ƙuruciya, rashin sanin ciwon kai, rashin tunani mai kyau, abubuwa na yaranta, na sakarci, na dolanci, na wauta da sakarci.

Gaskiya na fi son shayi akan kofi, domin shayi gaskiya shine na fara, na, na hisa bo da sha. Saboda shayi gaskiya ne ya hi mun ɗanɗano mai daɗi kuma ya hi sa ni natsuwa da kwanciyar hankali. Kuma gaskiya na, hi gakanin amfanin shi a jikina. Sannan kofi gaskiya ba abinci ba ne wanda yake, ba abinci ba ne wanda yake na, ba abinci ba ne wanda yake na al'adan mu ko na ɗabi'an mu ko abincin mu ko cimam mu. Saboda haka gaskiya na fi son shayi akan kofi. Saboda shayi gaskiya ya yi mun ɗanɗano mai daɗi gaskiya kuma ya yihi min ƙanshi mai daɗi gaskiya.

Gurin aikinmu, gaskiya gurin aikinmu yana da matuƙar kyau kuma ga haɗin kai wajen mutanen da muke aiki da su. Ba mu da matsala da kowa wajen aiki. Muna haba-haba da kowa domin wajen aikinmu gurin gudanar da kasuwanci ne da muke yi. Ba wai gurin yin aikin gwamnati ba ne ba ko wani aiki daban. A'a, gurin aikin kasuwanci ne da muke yi, kasuwa ce. Muna haba-haba da kwastomomi, da mutane masu siyayya, da makwabta, da abokanan cinikayya mu muna haba-haba da su wajen harka gudanar da kasuwanci mu. Saboda haka gurin aikinmu lafiya lau yake, fes fes muna aiki tuƙuru wajen ganin mun biya ma kwastomomi bukatunsu akan abin da suke nema.

Muna gina dangantaka ta kasuwanci tsakaninmu da kwastomomi domin samun gamsuwa tsakaninmu da su, domin biya musu baƙatuwa akan dukkan abin da suke da baƙatuwa a kai na kayayyakin da muke sarrafawa. Su ma suna jin daɗin huɗɗa da mu saboda muna biya musu baƙatuwa. Saboda dole sai ka biya ma kwastomominka baƙatuwa akan abubuwan da suke nema a wajenka domin samun biyan baƙata tsakaninka da su. Dole ka ƙulla kyakkyawa alaƙa tsakaninka da su saboda biyan baƙata. Idan ba ka ƙulla kyakkyawa alaƙa ba tsakaninka da kwastomomi, ba za ka samu biyan baƙata ba daga gare su. Su ma in ba kyakkyawa alaƙa suke ba tsakanin ka da su, to ba za su samu biyan baƙata ba daga gare ka. Saboda haka dole ka ƙulla kyakkyawa alaƙa ta harka kasuwanci da kwastomominka saboda ɗorewar kasuwa.

Gaskiya, gudu na fanka da na fi so a rayuwata shine, na fi son gudu na fanka gaskiya ta sama. Saboda gudun fanka ta sama gaskiya ya fi fiye da fanka ta ƙasa. Saboda fanka ta sama tana ba da iska matuƙa gaya sosai. Saboda iska tana ba ɗaki ko'ina da ko'ina. Amma fanka ta ƙasa ita bata ba ko'ina iska. A zahirin gaskiya fanka ta sama ta hi fanka ta ƙasa don na fi son ta kam. Gaskiya gudun fanka ta sama ya fi, shi ne gudun fanka da na fi so gaskiya a rayuwata.